Lokacin da nake kwanciya in yi bacci, gaskiya yawanci bayan nayi sallar isha ne kaman kaman karfe tara. Haka daga karfe tara dai ina kwanciya in yi bacci bana wani tsayawa in ta ɓata lokaci ko sai na kai can sha biyu. Daga karfe tara in nayi tsanani dai goma sha daya amma gaskiya ban cika kai wa karfe sha biyu ban yi bacci ba. Saboda ina so in tashi da wuri in yi abubuwan da zan yi. Idan rana aiki ne in je aiki da wuri idan kuma ba rana aiki bane amma baccin ya dame ni ne zan iya in komawa bacci na da safe.

Gaskiya na fi son zama a kan kujera. Wani lokaci in na zauna a kan tabarma ina jin ƙafana yana min zugi haka yana min dan zafi. In ji ƙasusuwa na ni bayan da nake so ba ko kuma idan na kalmasa ƙafana ke nan. Idan kuma na, ah, miƙe ƙafana ni wani lokaci shi kuma in dai ba wai na jingina da wani abu bane. Gaskiya baya na zanji kuma ya fara min ciwo. To shi ya sa kujera na fi son in zauna a kan kujera. In zauna da kyau in sa baya na a jiki sannan in sa hannaye na inda ya kamata domin gudun ma ciwon baya da kuma ciwon ƙafafuwa.

Na iya hawan keke amma gaskiya ban ƙwari sosai ba. Don lokacin da muna ƙanana, idan ana hawa keke dani da abokanai na yawanci ni ina cikin wa'yan da gaskiya ba su iya keken sosai ba. To zan iya cewa ma a wajen na dan fara koya kaɗan kaɗan, to kuma ni na zo na dade ban hau keke ba. To lokacin da na hau keke kwanan nan, na hau da kyau ban sani ba ko saboda na riga na girma. To yanzu gaskiya de mun wahala amma dai ban cika son in hau ɗin ba, sabida kaman tsoro haka nake ji. Amma dai ina hawa keke kuma ina tuƙawa. Sai dai akwai abubuwan da ba zan iya yi ba, kamar yanda nake ganin wasu suna tashi tsaye su tuƙa, wasu kuma suna sake hannu, wasu su tuƙa da hannu ɗaya ma. Gaskiya ni dai irin wa'yen nan ba zan iya ba. In dai keke ba lafiyan shi ma ƙalau ba, in ba birki ba zan iya hawa in tuƙa shi ba gaskiya.

Ahh sosai ma kuwa ina shan madara. Ina son shan madara gaskiya. Dan ni yawanci bana fi son in sha, in sha shayi na da madara. Da a kan in sha shi hakanan da ganyen shayi. Dak da dai akwai kayayya kin shayin dana fi son in sha su da in sha da madara. To amma gaskiya nafi son shan madara saboda yafi daɗi sannan yafi kamar lafiya a jiki musamman ma ga wanda kamar yake da ulcer. Idan yi yana ɗan shan madaran yafi mishi a kan ya dinga shan zallan ganyen shayi hakanan.

Ba na karatu kafin in kwanta a bacci. Yawanci de gaskiya kafin in kwanta bacci ko de-ina danna waya, ina ɗan social media, ina scrolling kowani lokaci dai ina kallo a cikin wayana. To koma dai yaya ne yawanci na fi danna waya kafin in kwanta. To kafin dai in gama danna wayan, ah in na gama danna wayan dai, na ji bacci zai ɗauke ni. Na kai yin ƙoƙarin ajiye wayan, in yi addu'a, tukuna sannan sai in kwanta bacci. Ina d'tabbatarwa wa cewa addu'an nan da zan yi shine abu na ƙarshe da zan yi kafin in kwanta.

Ba kullum na ke kunna Bluetooth ɗi na ba. Yawan ci indai na kunna Bluetooth to ina so in tura abu ne cikin kwamfuta na ko kuma ina so in tura daga cikin kwamfuta zuwa cikin waya. Amma yawan ci ko wani ne zai tura mun bamma cika tura abu daga wurin wani ba amma za a tura mun, sai dai a tura mun ta WhatsApp kuma di ta wani abun da ban goza inda aka. Amma gaskiya ban cika kunna ma Bluetooth ina ba sai dai in zan yi amfani da shi da tare da kwamfuta. Kuma kwamfuta ma na daɗe ba na kunna shi. Shiyasa ba na kunna Bluetooth ɗi na kullum.

Nina fi son yanayi mai ɗan sanyi sanyi haka amma ba tsananin sanyi ba. Ina son lokaci wai kaman lokacin ruwa haka. Ina son lokacin ruwa amma ba irin ruwa wanda yake lalata abubuwa. Ruwa dai wanda za ka ji ya ɗan kawo dai sanyi sanyi a gari irin wanda dai bai ba kuma zai jawo zafi ba. Zai ɗan kawo gari, yayi sanyi, bacci yayiwa mutane daɗi amma a komai ya zo gun mutane da sauƙi. Na fi son wannan yanayin gaskiya.

Ina iya tsallake igiya, duk dade na daɗe ban yi ba amma gaskiya ko yanzu aka kawo igiya ina iya tsallake wa. Na dai san lokacin da muna ƙanana muna amfani da irin igiyar skipping rope ɗinnan. Idan an ba mu, muna, kodai wanda za ka yi kai kaɗai ka ɗauka kana yi kana tsallakewa, ko kuma wanda mutum biyu za su riƙe suna yi maka suna jujjuya maka kana tsallakewa. Duka babu, babu wanda ban iya ba gaskiya. Kuma ina da yaƙinin cewa ko yanzu aka kawo zan, zan tsallake wannan igiyan ba tare da wani, ba tare da wani matsala ba.

Ina rufe baki lokacin hanma. Ina rufe baki lokacin, duk sanda zan yi hanma sai na yi ƙoƙari na rufe bakina, ko dai da gaba hannuna ko ta baya. Amma hannuna na dama misali, ee akwai wani abu a kai. Zan yi amfani da bayan hannuna na hagu domin rufe bakina. Saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka koya mana a Musulunci. Iyayenmu sun koya mana tun muna ƙanana, tun ba mu san ma abin da muke yi ba. Domin riga mun tashi da abun. Yanzu mun saba idan ma na yi hanma ban rufe bakina ba, sai dinga jin wani iri a cikin raina gaskiya. Gaskiya ne.

A yanzu gaskiya na fi son, eh, kaya masu ɗan tsaho haka irin manyan kaya ko jumper haka. Gaskiya na fi ɗan jin daɗinsu yanzu, eh, saboda su, su suke su za su, eh, fito maka da ƙiman ka da darajan ka kuma zaka kuma idan na sa na ɗan jin daɗi a jikina gaskiya ban takure jikina sosai ba. Amma dai kuma bana son idan za a yi min ɗinkin a yi mun shi ya mun, ya mun girma sosai. Ya de, dai, dai, dai, dai bai matse ni ba kuma bai yi girma sosai ba. Ina son irin waɗannan, waɗannan kayan gaskiya. Duk da dai a da ban cika ma sa su ba. Na fi sa ƙananan kaya a irin English wears haka. Amma yanzu gaskiya na fi jin daɗin iri-irinsu kuma yanzu su nake irinsu nake ɗinkawa musamman ma waɗanda gajeru, gajeru waɗanda ba masu tsaho sosai ba, ƴan dai gajeru haka. Na fi jin daɗin irinsu gaskiya.